Yaya nake gaishe wa mutane? Ina gaishe wa mutane cikin adalci, aminci da kuma girmamawa. Farko idan na haɗu da mutum wanda yake yana gaba da ni da shekaru ko kuma shugabana ne a wurin.

Ina iya tsalle igiya? Eh ina iya tsalle igiya. Kasancewa ta mutum wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini, tsalle igiya yana.

Yaya nake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo cikin girmamawa da kuma aminci. Farko idan- wannan ɗabi'a ta ce na samo ta tun ina yara. Tun muna yara haka na gani ana yi a gida. Idan baƙo ya zo akan tare shi- baƙo ne abin yarjewa ba, kasancewar Najeriya kuma musamman arewacin Najeriya muna fama da matsalar tsaro, to idan baƙo ya zo ya kamata a tarbe shi amma a cikin hikima.

Muryata tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi kasancewata namiji kuma babban mutum wanda yake ya kai yi amfani da ita wurin tsawata ma yarana a ofis ko kuma ɗiyana a gida. Wannan yana da muhimmanci amma idan ina magana da abokanina ko kuma ina magana tare da abokan aikina ko iyalina ko kuma na gaba da ni, to ina amfani da murya a hankali saboda ana son sakon ya isa. Idan yaro ne kuma ina amfani da murya mai ƙarfi domin in ja mashi hankali, ya ji tsoro, ya daina abun da yake yi wanda baya da kyau. Haka kuma shine tarbiyya da kuma sanin ya kamata.

Ina yin harsashi lokacin barci. Ina yin harsashi lokacin barci amma ba ko da yaushe ba. Wannan wurin barci.

Ina nake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutu a ƙauyen mu ne, a Kagara, garin mu a cikin jahar Zamfara inda na arziki. Wannan ya samu asali ne tun shekaran farko da na fara aiki. Duk ƙarshen hutuna, na kan ciyar da hutuna a garin mu. Na kan yi tuna wasu abubuwa da suke faruwa lokacin muna yara da kuma abokanai. Abun da ya shafi gona, domin ƙauye tana da daɗi, ba ta da hayaniya, babu kukan babura, babu motoci, haka kuma rayuwa tana da sauƙi. Sannan babu wani aiki mai yawa shiyasa na zaɓi in riƙa zuwa ƙauye ina ciyar da hutuna a cikin.

Ina fison kayan zaki ko gishiri, dukkansu babu wanda nake so. Kasancewa ta mutu lafiyar da nake fama da shi. Amma wani lokaci idan ta kama to nakan ɗan taɓa ko wanne cikinsu amma dai ba sosai ba. To zaƙi ko gishiri duka ɗaya ne a wurina. Ko wannan su bana son shi, sai dai idan ta zama dole to zan ɗan zaɓi kaɗan daga ciki sai amfana da shi.

Wane 'ya'yan itace na fi so? Kasancewa ta mutum mai fama da rashin lafiya ta hawan jini.

Ina kare wayata daga ƙwayar cuta? Eh, ina kware wayata da ƙwayar cuta kasancewar dukkanan ayyukan da nake yi a hukumance da kuma ayyukana na kasuwanci suna a cikin wayata. To, wajibi ne in yi ampani da ka-magani na kare ƙwayar cuta na waya kamar irin su k sabun antibiros da kuma Abast da sauran ƙwayoyi da suke taimakawa kare cutar waya, domin wayata ta kasance a cikin lafiya ba tare da watsu matsala ba. Domin email addresses da sauran application da nabuke buɗewa, wayanda suke ɗauke da ƙwayoyin cutar waya, ina ampani da shi domin in kare wayata.

Me nake ci a wurin aiki? Abubuwan da nake ci a wurin aiki suna da yawa. Far ko wani lokaci nakan ci gyaɗa in haɗa ta da fura. Ba ka da kuma sauran jama'a suka ɗora bakansu.

Ina kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare kasance wassu halittu na Ubangiji. Yana da kyau idan mutum ya tashi da daddare ya duba taurari, ya yi tawali'u, ya san cewa Ubangiji shine mahaliccin kowa da kuma komai. Sannan taurari suna ƙara taimakawa wajen farin ciki da kuma annashawa ta yadda za ka kalla sama, ka kalli taurari sun haske sararin samaniya. Wannan abun ba ƙaramin amfani ba ne ba kuma ƙaramin taimakawa yake yi ba ta yanda mutum zai ƙarfafa zuciyarshi ya tabbatar da cewa a sararin samaniya akwai wayansu halittu waɗanda ba ma iya ganinsu amma sun taimaka kuma sun haske wannan duniyata mu ta ƙasa.